Ina fa, ina koyon fa-fasaha sabo ne ta hanyar research online, ko kuma in kalli bidiyoyi daga YouTube, ko kuma in tambaya mutane fasahohi daban-daban da ake da shi. Ta wurin ni ke koyon fasaha.

Na fi son fure na roz. Amma wani lokaci ina son fure na itatuwan ganyen itatuwa kaman irin su mangwaro. Ina son furen su ko cashew dukka ina son furen su. Amma na fi son hibiscus ɗin, furen hibiscus na fi so ya fi ba ni sha'awa da roz.

Ranar Juma'a shine rana mafi kyau a mako a wurina kenan, amma ban san ma sauran mutane ma amma ni rana mafi kyau a wurina, shine rana, a ranar Juma'a, shine mafi kyau ama, a cikin ranakun mako.

Ina yin karatu kafin in kwanta amma ba kullum ba. Amma ina so mayar da shi kullum yanzu, kullum kafin kwanta. Zan rika yin karatu kafin in kwanta saboda yana da matuƙan amfani sosai. An ce in ka kwanta bayan ka yi karatu, ba za ka sami kasala ba idan ka tashi.

Ina zuwa aiki daidai lokacin da ake a bunga, daidai lokacin da aka buɗe aiki. Waɗanda lokacin na ke tashi in je gurin aiki. Kuma ina zuwa da wuri-wuri da sassafe nake zuwa.